Gaskiya ni bani de aike ba te piskaana muna te zaa bona awiri den te wuce teshi. Bani teshi ba wala gskiya ne abona magina yenzuna ba kariya ne ba. To yade muyi mana gaskiya loka chi ya wuce yenzuna kuma ba ren iya che lecture na ba wala ya kwani agida.

Wallahi bani, bani, bani da abu nan ba wallahi gaskiya ne. Ba zan iya yi banzan aiƙi ba na rantse. Ba zai yu ba. Toh ina so dai in mata kuma bani abu dai inyi ba gani gako ba zai yi ba wallahi.

Ke kuma bari wucewa, naga nce kwanye ana bari iya wucewa gani bari iya ba. Hawa kaman lokacin da ka yi adau bari yi ba, wallahi gaskiya, wallahi bareyi ba.

Yaya bare yi ba, Eh gaskiya ne, bare iya yi ba wallahi. Abun nan ba abun diga jeka yi haka ba. Ehi diga, diga calm down diga, diga yi abun nan mai kyau, be ga wuta haka ba.

Bana sa tufafi ba gani anan, walahi bana yi abu dai dai yi mun haka ba gani da ke, rai yayi haka ba. Bana so, bana so banza aiki ba gani anan bana so banza aiki ba gaskiya ne. Na zo yi aiki mai kyau.

Wallahi bir bazai iyayeba gani a nan birin iya yiba ana so magana dai e kaman haka ba bare iya yi ba, gani a nan gaki acan bare iya yi ba komi ba kai ka bani abinci dan ci ka bani danci kanayi man kaman haka kuma bana so fa.

Gaskiya ni bere iyayi abona banza ba. Wallahi dun bi ni bere iyayi ba. Ya ne agida in zona toh. Be mota yaya, be mota be bere yi ba. Nota bonam bere hiyam bi dogo magana ba. E, bahaso dogo magana ba.

Bana son banzar taifiya fa. Kafin kaje ka dawo akwai wani abu da nake gudu a kauye. Ba abun da zan je insa jikina na yi stressing ba. Gani a gida, gani a gida, bazan taɓa dacen ba. Wallahi birin thaba ba. Kuma bai sani ba kuma ni na sani shi bai sani ba.

Yanzu na walai. Ba ni abu dai sa abu na a ji kowa. Sai dai, dai na je can dai na dawo, dai na je dai na dawo, dai na je dai na dawo kuma ba ni da lokaci ba gaskiya ne. Ba lokaci ba. Kuma muna yi abun dan da zuciya, zuciya ne.

Da gaskiya ba ni da ƙarfi ba o wallahi. Ko ni haka bani da ƙarfi ba. Bare yiya ji wuri, mutane kuna kalu ni kaman na sa kashi a jiki ba. Bare yuwu ba na rantse, wallahi bare yuwu ba. Gani anan, wallahi bana so wahala ba. Dun, wallahi bana so wahala ba.

Bari in yi tashin jigida ba, akwai ni a nan. Bari in tashi ba jigida haka ba. Bari in yi ba. Gani a nan akwai ni a nan. Bari in yi wuce ba. Wallahi. Bari yi ba. To bana so banza magana ba, a jiki na ba. Mutane kuma suna yi, gurma kama mun yi. Wallahi bari yi a yi ba. Bari yi ba. Da gaske ne.

Bani de komi a jikide implicates mo a jikin abun ba wallahi bani de komi a jiki ba gani anan, gani anan, ba komi ba me kake so ka yi dema ka yi. De kaso de ka sha awara ka sha awara. De kaso ka shir ma ka kura ka yi kawai ba abun ba, ba lokaci ba wallahi gaskiya ba lokaci ba. Ka yi abun da kaso ka yi kawai.

Kai na uya fawo, na iya maikyau, na seni fe, na iya mikiwo haka. Muna wuta dishuna, akweshi agida na muna wuta, muna wuta de yara na agodo bi na de, de mu wuce, de mu je, de mu je muyi ci ciniki, de mu dawo gida, de mu wuta ba kuma de muyi ba.

Ni bana so banza aiki ba. Ka gani a nan bana so banza aiki ba. Eh, gaskiya ne. Bana so banza aiki ba. Na yi aiki na so gan result. Da birayi haka ba. Bana so raini ba. Da kaci ya ya. Baraiyi ba, yi ba.

Mutane, mutane yau kuma ba su da kiba, suna iya abun kama, ba su da hankali ba, kama bai, bai yi ƙyau ba. Na nasu iya abun dai i, don haka, walai ina so iya abun dai mi, kama suna yi kama, tun bara ya yi komi ba, kai bai ƙyau ba, bai kyau ba, gaskiya ne bai ƙyau ba.

Ni kuma bazan iya hutawa ba. Baizo nan ba. Akwai ni lafiya mana. Kananan lafiya. Gidana na lafiya ne. Na yi lafiya mai kyau. Na wuta a ƙarfi ba a bunda ya stop mu ba. Wallahi.

Wallahi gaskiya ne bana so babba aiki ba, karamin aiki kawai, ka bani yan huta da shi. Ba'a ban da zan je yi haƙara ba, gani gani ba komi ba. Bana son in fita fa, bana so inje yawo ba, gani a gida, ina so wuta a gida kawai. Ba ni da go, dogo abu da zan je yi a wajen ba, gani.

Bana so wayo ba, den yi abun dekeyi den mu share fifty-fifty, ba abun de ka je ka yi won de reni ba. Walai den mu yi abun den mu, den mu raba shi, den raba shi ka tafi di nawa den tafi di nawa.

Gaskiya ne bana so, bana so in shiga in ciba. Abin da ya bani damuwa bana so shi ba. Da ya wuce shi, birin, birin, birin, birin, birin ya bi nan ba, birin dawo ba. Mai gaskashi kawai da ya wuce kullay birin dawo ba. Gaskiya ne.

Ni be seni abu mutane suna fadaba kuma hari aburi bi na beren wuche ba, gani gani beren taba wuche ba. Tunt abum tsunso wuyi kuyi ni bane abunde magana ba. Ideka bane bathuri tho ba na sen ni ba abu ndeka bane den kare ba ba na su damowa ba.

Ba damuwa ba, da kinka, ya yi haske, ba kuma yi ba. To, abun be iyaba, ni be iyaba, bene ji kashe, bene ji kashe jikina ba. Abun banzaba, wallahi, be iyaba ni be iyaba, ka banni kewai,

Hm, ya cika didi inso nan. Ba ba dai ka sani ba, ba deka genni ya cika didi to maidi ka yi. Ba komi ba kana huta, ka huta mana, dika dawu gida ka huta. Dika sa sha shai ka huta abun ka.